Kana kallon taurari da dare? Eh, a gaskiya kam ina kallon taurari da daddare. Musamman idan a-aka kai yanayin da wata ta fara ja da baya. Domin a wannan lokacin za ka ga sama ta ƙawata. Ta yi ma'ana kamar yadda ake cewa da hawan gizo. Ma'ana, sahun wata ya ɓace kuma sararin samaniya ɗin ya haskaka. Kome-- ko da kome da ko ina za ka ga ya kasance, ya yi ban sha'awa, ya yi ban ƙayi, ya kyautatu. To wannan shi ya sa sai nake jin daɗin kallon sararin samaniya a wannan yanayi. Musamman ma idan aka ce lubiya tana gefe ga zara ta haskaka. To ko ina da ko ina sai ka ga yayi kyawu matuƙa idan ka kalla sama. Sai ka ji wani annashawa, da jin daɗi ya same ka sabida yanayin da ka tsinci kanka a daidai wannan lokacin. To a gaskiya kam yana da matuƙar ban ƙayi kuma yana da matuƙar sa mutum ya ji karsashi gurin jin daɗi idan yana kallon waɗannan taurari a sararin samaniya. Shi ya sa za ka ji Hausawa sukan ce, "Zara ta haska sararin samaniya, ƙasu lubiya a gefe suna ƙara haskakawa." To wannan shi ke sa idan ka kai mai kallo, idan kai ka kallo za ka ji idan ka yi wani irin lumshewa. Sa'annan saman ta yi ban ƙayi, sannan kuma ya ba ka wani launi ɗaya ne mai kyau. Musamman ma idan lokacin damuna ne an gama ruwan sama da yamma. Sai kuma sama ɗin ta wannan irin haɗewar ta yi, ta haskaka. To za ka ga abin akwai daɗi matuƙa sosai da gaske. Wannan shi ya sa yake jin daɗin kallon sararin samaniya a daidai wannan lokacin ko ba kome. Za ka ga ɗaka nishaɗantu kuma za ka san cewa wanda ya yi wannan halittan guda ɗaya ne. Ma'ana wanda ya sa su su kasance a wannan yanayi kuma aka ƙawata sama ɗin. Sa'annan kuma ba tare da wani ginshiƙi ba ko kuma abin dogaro. To za ka san cewa wanda ya yi sa wannan sararin samaniya ya fako. Kuma lallai kam anyi babban gaga-gagarumin halitta. To wannan shi ke ƙara sa mutum ya ji, ya ƙara samun natsuwa a zuciyarsa kuma da ƙara neman afuwa da kuma gafara ta Ubangiji Mai duka. Wannan shi ne gaskiya a taƙaice. Dangane da sararin samaniya da kuma kyauta da ƙawat-ƙawatarta a yadda take.

Ka-kana fin son hawan takala ko lift? To a gaskiya wannan babban magana ne. Matuƙa da gaske. Idan akayi maganan hawa matakala wannan sai in ce ma an taɓo ni ne. Eh, gaba gaɗi ake cewa. Ma'ana, kaman an yi nuni ne, a gare ni direct da turanci kenan. Ace kai ake so ka amsa wannan tambaya ko kuma ace kai da kai ake yi. To a gaskiyar magana idan aka yi maganan matakala, gaskiya bana da sha'awar hawa matakala da kaina. Sabida a gaskiyar magana, zan ji gwiwoyi, eh gwiwoyi na sun sace kuma basu da wani kuzari, ba wani ƙarfi yayin da na gama hawa matakala. Sabida gabaki ɗaya na sa duk ƙarfin mutum ya zama na kamar ba saɗauki ba. Domin gaskiya musamman ma idan mutum yana da matsala ta guwawu. To wannan zai haddasa masa ya ji rashin ƙarfi da karsashi yayin da yake so ya hau matakala. Amma kam idan matakala ya kasance akwai lift da turanci kenan, ma'ana tsani shine da hausa lift. To wannan zai sa mutum ya ji hankalin shi ya kwanta kuma ya hau ba tare da wani wahala ba ko kuma rashin kwanciyar hankali. Amma kuma ace hawa da matakala, tabɗijan, wannan aiki ne babba kam wanda mutum zaiyi nazari akan shi tun kafin ya hau ma idan yana da matsala ta kafa wanda tsaffi ma'ana wanda suke kwana biyu kenan. Su kwata-kwata ma basa son suga suna hawa irin wannan matakala ɗin. Domin yana matuƙar ba su wahala kuma suna jin ƙunci a rain, a ransu gabaki ɗaya. To wannan bama su kaɗai ba har ga mu matasa ma ba mu fiye so muga muna hawa waɗanan matakala ba ko ba don komai ba mutum be so ya jiya, gaj-gajiyar da kansa kuma ya samu rashin kuzari daga ƙarshe bayan ya gama hawa. To gaskiya a mafi kyawu da a'ala shine mutum ya hau abinda ake kira lift, ma'ana tsani wanda zai kai sa inda yake so ya kai sa musamman ma matakalar da kike hawa inda zaka je yana chan ƙarshe ne. To zaga akwai tashin hankali matuƙa a irin wannan yanayin. Wanda ba kowa yake so ya shiga kuma irin wannan yanayin ba da na yi magana. Sabida koh ba komai don kula da lafiya da kuma ƙarin ƙarfin gwiwa wa kafan sa da kuma rashin eh eh rashin barin eh ƙafafuwan sa su samu matsala ko kuma abin da ya wasilci wannan da nayi magana. To a gaskiyar magana ni kam bana son hawa matakala. Na fi son in ga kawai idan na samu in samu tsani wanda zai kai ni inda duk inda nake so ya kai ni ko ma matakala ta nawa ce indai akwai tsani wanda zai kai ni gurin toh sai inji banajin wani ƙunci a raina saɓanin akasin haka ɗin. Wannan dai shine magana a takaice don gane da haka ɗin.

Yaya kake magance matsaloli a gurin aiki? Magance matsaloli kam a gurin aiki ya danganta, dangane da yanayin aikin mutum da kuma mu'amalarsa da mutanen da yake harkokinsa na yau da kullum da su. Idan ya kasance, um, har matsalolin da kake iya samu zai kai kana tunanin yadda zaka magance su, to gaskiya sadai in ce to akwai matsala babba. Ma'ana babban matsala ce wanda mutum ya kamata ya tsaya ya yi nazari a kanta domin ya san menene ma tun fil azal abun da ya sa ya haifar masa da irin wannan matsaloli tukuna. Sa'annan kana sai yai tunani yaya zai yi ya kuma samo musu, eh, magani kuma ya magance su, ya magance su ta yadda ya kamata ya tafiyar da al'amuran. Domin ita kanta yadda za a magance matsala ita ma baiwa ce da kuma fikira na mutum yadda zai tafiyar da al'amuransa ba tare da ya ta da wani tarzoma ba ko tashin hankali a tsakanin mutane. To a gaskiya idan mutum yana aiki da jama'a ko in ce al'umma ma gaba ki ɗaya, to min duk inda mutum yake aiki zaka samu wurin aiki nan babban ma'aikata ce ko ƙaramin ma'aikata wacce ta tara jama'a wanda sun kai aƙalla ba'a ƙasara ba kamar mutum dubu. To ka ga mutum dole ya tsaya ya yi nazari, ya gaya yaya zai tafiyar da al'amura ba tare da ya ta, ta yadda wani tarzoma ba a cikin tsakanin mutane. To hakan shi ma kamar yadda na yi magana baiwa ne ba kowa ke iya yin wannan ba. Shi ya sa yana da kyawu sosai tun farko mutum ya san menene asalin makamar matsalar da ya haifar da waɗannan matsaloli da suke gudana har da yake tunanin magance su. To idan mutum ya san wannan sai in ce ya samu rabin maganin sa domin yadda ake magancen matsala dole sai an samu, an san menene ainihin abin da ya haifar da wannan matsalar tukuna. Idan ka je za ka yi magani ne amma kuma ba ka san matsalar da kake so ka magance ba, ka ga kamar kana zuba koyar ruwa ne a cikin kwatami ba inda ya dace ba. To a gaskiyar magana, sanin matsalolin yana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske sa'annan ya biyo hanya da salo ta, ta yadda ya kamata ya magance su. To wannan dai shi ne dai a takardace da nake gani. Idan mutum ya san wannan sai kuma ya ɗauko wa'yan'nan matsalolin ɗaya bayan ɗaya ya gaya cewa ya magance su yadda ya dace kuma shi karan kansa bai taɗawa a kansa hankali ba kuma bai ji cewa ya muzguna ma wani ba ko yayi rashin kyautatawa gurin magance wannan matsalolin ba domin idan mutum fa be kasance adali ba kuma be kasance yadda yana da fikira da baiwa ta tafiyar da al'amura ba musamman a tsakanin mutane, to za a samu matsala matuƙa da ɓaraka babba wanda haka ɗin zai iya haifar masa da wani kuma wayansu matsalolin ma ba kaɗai wanda ya je magancewan ba. To a gaskiya kamar wannan abin lura ne kuma abin dubawa ne dangane da haka ɗin. Badan komai ba, domin a cimma abunda akeso a cimmawa dai dai lokacin da ake bukatassa to wannan shi ne gaskiya dangane da yadda ake magance matsala ko in ce matsaloli, abin da ya shafi gurin aiki da ya tattara al'umma da dama wanda ake harkoki tare kuma ake buƙatan kowa ya ci gaba kuma a samu jituwa da juna har ya zuwa ran sa'ad da ransa zai yi halinsa. Wannan dai shi ne kawai a takaice dangane da yadda ake magance matsaloli a gurin aiki.

Kana fin son miya mai zafi ko mai sanyi? To a gaskiyar magana, miya mai zafi ta fi daɗi kuma ta fi kyautatuwa yayin cin abinci akan cewa ka yi amfani da miya mai sanyi. Wanda sanyin nan zai iya cutar da kai kuma zai iya sa maka ka ji wannan abincin da kake ci ya fita daga ranka kuma zai canza maka da yanayi ta, ta sarrafina abincin da kake ci ka ji babu daɗi kwata-kwata. To a gaskiyar magana, miya mai zafi yana da matuƙar muhimmanci, zai sa maka karsashi a cikin jiki kuma zai sa ka ji ab-abincin da kake ci ya daɗaɗa fiye da a ci yadda kake ci yayin da yake da sanyi. Idan sanyi lokacin da yake da sanyi daɗinsa kashi hamsin ne. To idan ka ci sa da zafinsa zai kasance daɗinsa ya daɗaɗa ɗari bisa ɗari. To wannan shine nake gani gaskiya dangane da ita miya mai zafi hakan shi ya fi kyautatuwa kuma ya fi daɗi a yanayin cin abinci. Domin hakaɗin yana da alfanu sosai matuƙa kuma yakan taimaka wurin tafiyar da dukkanin al'amura ba ma kaɗai yanayin cin a lokacin cin abinci ba da sauran lokuta idan mutum yana ta sarrafi da ababen abinci da kuma sauransu. To wannan gaskiya yana sa mutum ya ga yana kwaɗayin cin abinci kuma a ko da yaushe musamman irin wannan sanfarin da yake da miya mai daɗi kuma sa'annan ana amfani da miya mai zafi ya-yayin cinsa. To wannan gaskiya shine a taƙaice ba sai na tsawaita, tsawaita zance ba dangane da miya mai zafi ko mai sanyi ta fi daɗin tafiyar da al'amura ta harkokin cin abinci na yau da kullum. Wannan shine dai gaskiya kam a taƙaice. Bayani da ake cewa "Inji bature ko inji balarabe ce wadhihan" ma'ana ƙaramin zance kuma kome ya tafi daidai. Wannan shi ne magana gaskiya.